Asalamualaikum, ƙwarai kuwa. Muna amfani da kwamfuta saboda yanzu rayuwa ko in ce zamani ya canza. Lokaci yazo na amfani da kwamfuta. Gaba ɗaya duk abubuwan amfani na kwamfuta ne. Saboda haka, kun ga kwamfuta yanzu kamar mahaɗar rayuwa ce, tun da ko da wayoyin hannu suma yanzu ana amfani dasu sosai kuma suma kwamfuta ce. Saboda dukkan abubuwan da yake cikin kwamfuta akwai a wayar hannu. Ina yin amfani da wayoyin hannu sosai. Ko yaushe ina amfani da ita. Sannan ina amfani da kwamfuta. Akwai abubuwa da yawa da nake amfani da ita. Akwai kamar tafin wasu kamar project haka, labarai, in shiga Facebook har WhatsApp, in yi kallon film, in yi-- zanyi ajiyar abubuwa da yawa a ciki a kwamfuta yadda in nazo zan ɗauko su na yi amfani da su. Ina amfani da ita sosai. Akwai abubuwan da nake yi da ita waɗanda zan iya cewa sosai na ke amfani da ita. Sosai. Ina amfani da ita ta hanya daban-daban. Musamman yanzu yadda ya zama koyaushe kwamfuta, wayar hannu sune abubuwan amfani. Akwai abubuwa da zaka yi da kwamfutas, duka na zamani da ya shigo yanzu. Akwai fasaha mai yawa a cikinta yadda za ka yi amfani da ita. Ka, ka ajiye abubuwa, ka yi bincike, ka shiga internet, ka duba abubuwa, ka shiga Chrome, ka shiga Google duka, ka nemi abubuwa da yawa a cikinta. Kwamfuta tana da ka, tana da daɗin amfani. Ina amfani da su, ina amfani da waya ta hannu. Ita ma kamar kwamfuta take saboda wayoyin hannu akwai abubuwa da yawa a ciki. Za ka ɗau hotuna, ka ajiye hotuna, ka ɗauki vidiyo, ka ajiye vidiyo a ciki. Sannan ita kwamfuta za ka yi abubuwa masu yawa. Akwai apps, apps da za ka shiga. Na games ne, internet ne. Akwai Google da za ka shiga, ka yi searching. Haba sannan kuma akwai fadin hira kamar link-LinkedIn da za ka yi hira da mutane kamar Facebook haka ko WhatsApp. Akwai apps, apps, apps na yin hira da mutane da yawa a cikin kwamfuta. Dan haka ina yin amfani da ita ni. Ina amfani da kwamfuta sosai. Ko yaushe kamar ta zama favorite dina. Ina yin using da waya more, more and more. Sannan kuma ita ma kwamfuta ina amfani da ita ta hanyoyi daban-daban. Saboda yanzu fasaha ta zo a kan using da kwamfuta. Kayi amfani da ita sosai. Ko mai sai da ita yanzu. Ko mai kake san yi amfani yanzu sai da kwamfuta? Saboda haka ina yin amfani da ita sosai da sosai. Ita ce abun amfani na. Misali, waya koyaushe tana tare ɗa ni. Ina yin abubuwa da ita. Akwai harkoki kala-kala. Ina business da ita. Ina kasuwanci. Dan haka kwamfuta ma ina saka kayayyaki a kai inda zan tura ta kwamfuta, ta Facebook, ta WhatsApp. Duk abubuwan social media ina using da kwamfuta sosai. Ina amfani da su.

Alhamdulillah. Ayuka na musamman, yanda nake tsara ayuka na musamman shine misali, bayan na je na yi, misali bayan na je na yi ayyukan da ya zama habitual ya kasance koyaushe ina yin su, sune habitual ina ayyukan da kullum su nake yi. To, idan na je na yi su to sai kuma in zo in tsara ayuka na musamman. Idan aiki ya kasance abu ne na musamman da zan yi, ina tsara shine a guri na musamman. Misali, tafiya ce ta kawaye ta musamman. To ina saka ta ne a titi lokacin da ya kamata. Da kuma lokacin da za ta zauna a aikin da zanyi ke zamanciwa, wannan lokaci ya zamanciwa na musamman ne. Idan kuma aiki ne na musamman, to bari in bayar da misali akan aiki na musamman da na ɗauke shi ace shi wannan ai na musamman ne. Kamar taro, taro na biki yauwa. To, idan taro na biki ya tashi, kamar a ce "Niyi, jiya zan yi bikin yarinya", to ina tsara waɗannan ayyuka ne sosai. Zan tsara shine sosai yadda zai gamsar, zai gamsar da ni da kuma mutane. Na farko zan tsara abin da za a ci a wannan biki. Idan na sami takarda na rubuta na ware ace gaba ɗaya bikin nan za a ci buhun shinkafa guda uku. Sannan shine kamar za a yi musu, za a yi wa mutane fried rice, za a yi wa mutane jollof rice. Sannan zan yi tuwon shinkafa, kawai ɗan ɗaurin aure sannan kuma zan yi wainar shinkafa, zan yi sinasir. Yauwa to a abinci wannan misali ace shi na ware wanda zan yi to zan rubuta zan fitar da abin da za a ci a wannan wani abincin abin da zai ci. Sannan zan fitar da ruwa da lemuwan da zai zo cewa na mutum ɗari uku ko ɗari huɗu yanda ba zai gaza ba. Sallah, zai ɗauko ɓarin amarya. Amarya zan tsara na ta tsarin tun farko zan tara ƙoƙarin ina saitawa. Za a nemo mata kayan da za ta samu misali idan aka ce za mu yi fita guda huɗu, to na farko shine ranar kamu wanda iyaye kamar Mother if abar shi a haka. Shine rana kamu kuma ranar uwa za ta yi. Ƙaranta da ƙawayenta da ƙawayen amarya da ƴan uwanta duka za su zo su yi mata murna. To a wannan ranar zan fitar da kayan da amarya za ta saka. Misali zan ɗauko lace ace wannan lace zan fitar mata da kala ko mu ɗauki red ko kuma mu ɗauki black me background black da faɗan red. To za mu nemo mata red ɗin head-head da kuma wanda za ta ɗanyafa haka. Za mu nemo jaka da takalmi. Duk zan ware zan ce wannan kayan su ne wanda amarya za ta yuuzin da su a ranar wannan Mother if. Sannan kuma zan-zan rubuta rana ta biyu da za ta yi wannan. Misali ace za ta yi bridal shower ko kuma ace za ta yi ƙauyawa. To ranar ƙauyawa kaya ne na musamman namu na gida da ake yin su. Su ma za mu ware sannan kuma za a ware ranar da za ta yi tuna da miji. Za a fitar mata da kala sai kuma ranar ɗaurin aure shi ma za mu fita to haka zan fita.

Ina iya rera waƙa, tin ina yarinya ina rera waƙa. Akwai akwai waƙoƙi da muke yi a makarantun mu na allo, makarantun dare da ake yi ranar Maulidi ana rubuta mun waƙoƙi na rerasa a Mumbari. Ina rera waƙa na yabon Annabi a wannan lokacin, sannan akwai waƙoƙi na makaranta da muna lokacin muna secondary school da muke yi a makaranta. Akwai su kala kala waɗanda muke yi, akwai waɗanda ake yi misali ɗan group haka, akwai kuma waɗanda akwai waƙoƙin da mu, mu ma muka samu misali daga wajan wasu madan mu suna yi to saboda daɗin su sai mu ma mu dinga rerawa. Akwai kuma waɗanda da kaina na zauna na rubuta saboda misali in rera in wake ƙawayena in wake ƴan uwana. Zan iya bada misali na waƙoƙin da na yi lokacin yabon Annabi lokacin, ko baitin ne zan yi ta yabon Annabi wata mai lokacin ina, ina a makarantar Islamiyya ina rakabani na yi a kan Mumbari. Ita ce wacce nake cewa "mugu da Allahu wanda ya nife mu da so da ƙauna ga ɗaha ɗan Amina". Wannan ita ce shine baitin, ita ce baitin da misali amshi da na yi a wannan waƙa da na yi tin ina yarinya ina lokacin ba mu shiga secondary school ba. To bayan wannan kuma lokacin da na je secondary school akwai waƙoƙi da muke yi na yi wa ƴan uwan mu da ƙawayen mu wanda mu muka yi. Akwai kuma waɗanda ƴan uwan mu ne suka yi muka kwaikwaya kawai dai muna tafi muna yi munajin daɗi ina rera waƙa sosai. Misali lokacin da akwai wata na ke yi a lokacin na ke wa ƙawaye na shine na ke ciwa "ni ce Aminat babba wayta, ni ce maisan Aisha da Jamila, ni ce maisan Hafsa da Jamila, ni ce maisan Yangaju Rabul sai ni ta Sadiya da Sumayya". To akwai su da yawa da muke yi wannan ita ce ta wacce ni na rera abata da kaina. Sannan akwai ta wacce muke yi kamar ta yayyin mu a wannan lokacin za mu iya kwafa sai me ita kuma ita ce wacce muke cewa "baranda sannu baranda agai sheki baranda sannu baranda baranda baranda baranda". Ina rera waƙa, ina rera waƙa. To bayan na yi waƴancen na lokacin ina yarinya muna secondary school ina yin su to kuma da yanzu da na ɗan girma haka akwai waƙoƙi na Hausa fim da nake yi da nasu kamar nasu Umar M. Sharif na breaker. To bayan waƴan nan ma ina yin waƙoƙin Indiyawa haka zan dinga rera saboda ina son waƙar Indiya kamar irin su geruwa haka wacce ake cewa um a waƙoƙin Shah Rukh Khan su geruwa waƙoƙin da Shah Rukh Khan ya hau ke nan waƙoƙi kala kala ne ni dai ina rera sosai, sosai ina rera waƙoƙin waƴanda du na iya da waƴanda ma nake.

A'a, ba na shan magani kullum amma dai ina shan magani duk lokacin da misali likita ya ce in sha, to zan sha. Amma babu magani da na kea sha kullum. Sai dai misali idan kamar na ji ciwon kai ya yi dame ni sosai haka, to zan sha paracetamol. To bayan paracetamol kuma sai wannan omeprazole na ulcer, da shi ma nake sha amma ba kullum ba. Sai dai lokacin da na je, na je shi. Amma ni ba na son in sha magani kullum. Idan ma a sa misali kamar malaria ce take damunmu, na je aka yi min treatment, aka rubuta mun magunguna na siya to su ne misali. Idan doctor ya ce zan sha wannan sau biyu-biyu na three, three days, wannan kuma misali zan sha shi sau huɗu-huɗu na three days, to zan, zan, zan sha har zuwa wannan lokacin. Amma dai ni ba na son magani kullum, ba na sha. Ina dai shan ba na shan magani kullum sai dai idan misali ya aka, in zan iya sha. To wannan lokacin ne idan aka ce misali kamar ina tiba, to an yi treatment ina kamar da malaria. To shi ne wannan zan sha na kwana biyu. Haka kwana uku, kai kamar yadda doctor zai ce. To zan sha paracetamol ɗaya da antimetab zuwa wa'annan kwanakin da ya ɗeban mu. Ko kuma idan ulcer ce ta dame ni, shi ma zan yi amfani da magungunan nan, zan sha zuwa lokacin da doctor ya ɗeban mun. Amma ni ba na shan magani kullum. A ce yau na sha, gobe ma na sha haka kurun. A'a, ko da irin supplement ɗinnan da mata suke using, idan misali idan na ɗan siya na one month, to abin da ni yanda nake tsarin shansa shi ne zan sha guda ɗaya. Yau zan iya shan ɗaya a farkon lokacin da na siya shi. Zan iya shan na kwana uku, huɗu. To zan kuma iya yin sati ban kuma sha ba. To ina yi sati kuma zan kuma iya shan guda ɗaya yau bazan kuma sha ba sai bayan two days. Haka nake sha ko da supplement amma, um, shi ma kenan. Amma normal magani ba supplement ba, ni bani da maganin da nake sha kullum saboda shi magani abun da nake jin kamar doctors suna sha, suna cewa ba'a son a dinga shan magani kullum saboda shi baya lalata. It has a side effect ɗin. Ko da dai ko da paracetamol ne, abin da na ji suna cewa shi ne shi kansa paracetamol yana da nasa side effects. To saboda haka ne yasa ba na shan magani kullum, kullum. Ba na shansa sai dai idan kamar larura ce irin ciwon da nake aka yi min treatment, cewa in sha wannan na kwana kaza ko kuma in sha shi. Da na sha haka na ji ciwo da yake ya tafi. To zan ajiye shi ne shike nan sai kuma dai idan lokacin da na ji ya kuma mun, to zan iya amfani da shi wannan lokaci. Amma in dai ba, ba ciwo nake ba haka kuran, ba na shan magani kullum, kullum. Ba na sha shi kansa supplement ba na shan sa kullum. Sai dai in dinga masa tsallake. Wannan zan iya shan sa any three or two days. To.

Kwarai kuwa ina da dabbbar gida, ina da dabbbar gida misali kamar kaza. Ina da kaza da nake yin kiwo. Ina da wannan, umm kaza akwai kuma mage cat. Dana ke kiwonta. Dan haka ina da dabbbar gida ina kiwonta umm misali ita mage ba to bazan ce kiwo ba saboda kawai ina ajiye da ita ne saboda ɓera da kuma wasu ƙarika duk ta nai mun maganin su. Amma ina da kaza da nake kiwo. Ita dabbar gida ce kaza saboda misali zan siyo broilers ƙananu tun suna day old idan aka kawo su na kiwata su su kai at least umm one month ko kuma five weeks ko six weeks haka to in suka je six weeks za su yi girma. Idan suka yi wannan girman zan ɗiba in sayar su wasu wasu kuma zamu ɗanci, mu ci. Saboda haka ina da dabbar gida kuma ina kiwata su lokaci lokaci ba kullum nake da dawwama cikin kiwo ba a'a. A amma dai lokaci haka lokaci ina yin kiwon su. Suna, suna ina kiwon su suna bani sha'awa wajen kiwo. Sai in dinga using dasu ina haka samun ɗan commercial kaga kuɗaɗe suna ɗan shigowa. Saura ɓarin in mutum ya ina kiwata su haka. Umm nakiwata su suka girma saboda tun suna yara nake siyo su. To idan na ajiye idan na ajiye zan ɗan bar su har su kai kamar sati amma idan ya kasance kamar ni ce zan yi amfani da shi to ina barin su ya kai sati kamar umm two months ke nan sati takwas haka har ma sama saboda su girma sosai yadda za mu yi amfani da su su wadace mu. Koda mu dasu su kai wani lokaci. Ɗabbobin gida dabbobin gida ina da su. Wani lokacin har kamar in sawo tinkiya haka da rago. Muna a ɗan ajiye sun mai kiwon su a bayan gida inda zamu zo dinga zuba musu abinci. Suna ci mun lokacin za su haihu sai su haifu biyu, su haifu biyu to shine idan sun ɗan yi girma sai mu dinga saida wasu a ciki. Saboda shi kiwo abu ne mai fa'ida, mai falala amma ina da dabbbar gida. Ina kiwata su lokaci haka da ɗan dama su ɗan yi wannan girman sai kuma mu fitar da su. Wani lokacin kuma muyi amfani don kamar dabbobin su raguna haka muka saye su. In suka girma idan lokacin sallah babba yayi muna ɗauka su mu yanka kamar mu yanka guda biyu haka ko mu ɗauki guda ɗaya mu ƙaro wata sai mu haɗa mu yanka sai mu yi amfani da shi a sallah. Na farin cikin sallah kuma mukan ajiye wasu ma idan lokacin ƙaramar sallah yayi shi ma sai mu ɗauki guda ɗaya sai mu, mu yanka. Shi ma saboda mu yi hidimar sallah da shi. Amma muna da dabbobin gida da muke, muke muke amfani da su. Muna da dabbar gida. Muna amfani da dabbobin gida sosai. Ina da su.

Kwarai kuwa sosai. To ai, shi bin ƙa'idojin aikin ya zaman mana dole, saboda idan ba a bi ƙa'idojin aikin ba tunda aiki ne na koyarwa. Tunda aiki ne na koyarwa, to dole ne se mun mai da hankali wajen bin doka a aikin. Misali, muna shiga makaranta around bakwai da rabi, don da, da lessons will start at ƙarfe takwas. To lokacin da lessons zai ta fara ƙarfe takwas zai kasance akwai first period a cikin aikina. Don haka dole ne na shiga makaranta da wuri saboda in bi ƙa'idar timetable wajen shiga aji. To bayan kuma wannan bana fashi. Bayan rashin makara bana fashi. Sannan kuma bayan rashin fashi a wajen aiki da akwai shiga aji. Shine dut time ɗin da ya zamo a jikin timetable ina da time, ina da period, ina da class. To ƙa'ida zan shiga, zan kuma yi musu ayyukansu na wannan rana. Abin da isa, idan ba a bi ƙa'idar shiga aji ba, zai kasance an sami tsallaken aiki a cikin ayyukan da za a musu. Misali, kowane aiki ana ware shi ne a week, week shine scheme ɗin. To idan aka ware aiki a week, idan duk week ɗin da ka yi failure war ƙin shiga aji, to wannan aikin fa ya zama kwantai, ya zama ba a zama shi ba. Don haka dole ne ka kasance ka shiga aji a cikin sati kamar, kamar mutum idan period ɗin ta kasance a sati guda biyar ce ko guda goma a sati ko kuma guda ashirin a sati. To zai zama dole sena shiga a wannan sati saboda in kasance na yi musu wannan period ɗin. Saboda in dai I kasance ban, ban shiga wannan period ɗin ba, to bazan samu, bazan samu wannan ƙa'idojin na period ɗin ba to dukkanin ƙa'idojin da aka ce a aiki ina bin sa. Misali akwai idan zan fita daga makaranta za a ce sena zo na rubuta movement book, tunda excuse ne zan je guri kaza in je in dawo to zan rubuta movement book. Idan kuma ya kasance zan yi fashi to zan rubuta takadda in tura da ita cewa bazan zo aiki ba. Bayan haka kuma idan ya kasance bazan shigo da wuri ba, shi ma zan yi kiran waya in gaya musu in ce bazan zo da wuri ba. Sannan akwai wasu ƙa'idodin aiki misali, akwai a ce, umm, na yi, na fitar da lesson plan kullum. To ina bin wannan ƙa'idar yin lesson plan kullum, sannan akwai record da ake yin sa shi ma kullum duk week za a sanya record. To shi ma ina bin ƙa'idar yin wannan week record du week. Sannan akwai lesson note da mutum malami zai yi. To ina bin sa nayi lesson note sai na, ba za a shiga da textbook ba. To muna, ina yin amfani da wannan ina yin ƙoƙarin yin rubutu na a cikin littafin yadda in na zo kawai to da littafin zan shiga insteated of textbook ɗin sai in shiga da wannan littafi da shi nake yin amfani. Muna bin ƙa'idodin aiki sosai yanda ya kamata, yanda suka tsara, yanda suka ce, ga yadda za a yi saboda kai ya zama cewa an yi laifi.

Eh, ina sabunta su. Shirye-shiryen kwamfuta shine updated. Ina yin updated na kwamfuta, misali abubuwan ƙanta app-app ɗin da yake cikinta ina yin updated ɗin su. Wasu zasu zama duka sati za ka ga suna nuna ka yi updated, ka yi updated. To idan suka nuna ina shiga ina updated saboda na san ciwar duk da suka nuna cewar a yi updating to wani sabon abu aka ƙara a kan shiwar nan app ɗin. Dukkanin lokacin-lokacin a kwamfuta wainnan app-app ɗin ana sa wa su wasu sababbin abubuwa da za ka, aka ƙara a ciki. Kuma ana sanar da kai cewa an ƙara wani abu a cikin kwamfuta. Zasu yi notification, zasu turo notification in cewar in duba a cikin wannan app kaza updated. Ko kuma misali kana shiga cikin app ɗin abin da zai nuna maka shine updated, updated, updated. Haka za ka ga yana nuna maka shine daga ƙasa sai su sa now or not now to sai ka zaɓa. Idan a lokacin da mutum me zai yi updating zai zaɓa in ko ba zai a lokacin ba to sai ya bar shi. Amma ina yi wa kwamfuta saboda sabunta shirye-shiryen ta. Wato yin updated na app-app ɗin ina yi saboda wasu ba za su, ba zai fi sati ba kana kanayi. Wasu kuma sati za su ce ka yi updated na shiwar nan app ɗin saboda idan aka ce ka yi updated ɗin sabon abu ne ya shigo ciki. An samu sabo, sabo na wani activity a cikin shiwar nan app ɗin. Da haka saboda haka sai a ce ka sabunta. To ina sabunta shi lokaci-lokaci. Zan ware kamar guda uku, huɗu sai in sabunta su. Uku, huɗu sabunta su saboda har yanzu gaba ɗaya na kwashe dukkanin datan da take jiki. Na je sabunta kwamfuta to sai in ɗebi app amma guda biyar sai na yi updated nata. Inyaso daga baya ma saina kuma updated na wasu saboda yawancin app-app ɗin da suke kan kwamfuta suna buƙatar updating ne, before week-week ba. Wasu kuma za su iya yin wata sai kuma su ce ka yi sabunta. Amma dai sati ɗaya, sati biyu yawanci a wannan lokacin suke neman a sabunta su. Saboda haka ina satin, ina sabunta am shirye-shiryen cikin kwamfuta lokaci zuwa lokaci. Amma ba ma ɗaukan lokaci saboda su shirye-shiryen suna da yawa. Shirye-shiryen da suke cikin kwamfuta suna da yawa. Dan haka ba na ɗaukan lokaci sai in je in sabunta su. In sake updating nasu. Idan suka nuna ma cewa ka yi updating wato ka sabunta shi wanan app ɗin to alamun da yake nuna cewar. Akwai wani sabon abu da suka turo a cikin wannan shirye-shi app ɗin. Sabo ha ka, za ka yi. Za ka je ka yi wannan updated na shi wannan app ɗin saboda ka samu wani saƙo ne, ya sabon saƙo ne ya shigo cikin app ɗin wanda sai ka yi sabunta shi sannan za ka karɓi wannan sabo. Saboda haka ni ina sabunta shirye-shiryen cikin kwamfuta ta.

Malaman da nake so suna da yawa. Akwai malamai na addini da suke mana bayanin addini, waɗanda suke bayani, bayani mai kyau wanda zai saka ka fahimci addinin, naka ka fahimci ina ka dusa, ka fahimci inda zaka ka fahimci ina ka tsaya. Ka fahimci abin da kake yi mai kyau sannan ka fahimci abin da kake yi ba mai kyau. Akwai malaman da suke yin wa'azuzzuka waɗanda, umm, bayanan su yake sa ake fahimtar abubuwa sosai. Na farko suna da yawa gaskiya. Malaman da nake so suna da yawa ba mutum ɗaya bane ba. Umm, akwai Malam wannan-- akwai Malam, umm, Pantami. Malam Pantani ina son wa'azinsa, bayanan sa da yake wannan suna da kyau. Saboda haka ina son wannan bayanai da yake yi sosai. Akwai Umar, umm, malam wannan. Akwai Ita Waziri lokacin yana yin wa'azi, yana yin tafsiri, to ni alokacin ma babu tafsirin da nake ji irin na sa. Gaskiya ina son malamin nan saboda yana bayani sosai a cikin tafsirinsa. Allah ya jikan sa, yana bayani sosai. To akwai kuma Malam wannan Suna da yawa malaman da nake so. Akwai malamai kamar, kamar Malam Umar Sani rijiyan Lemo. Shi ma ina son tafsirinsa da bayanan sa. Akwai Malam Aminu Ibrahim Daurawa. Shi ma ina son bayanan sa da tafsirinsa da wa'azin sa yadda yake bayani, kuma ya bada addu'o'i, ya yi bayani sosai yanda mutum zai fahimta. Ina son bayanan sa. Akwai wannan Dr. Yusuf Ali, malami ne da yake ba da bayanai sosai. Ina son wannan Malamin sosai. Ina fahimtar abubuwan da yake bayarwa. Ina son sa sosai. Akwai Malam Akwai Malam wannan, umm, akwai Malam, umm, Abdullah Garam ɗaya. Shi ma yana wa'azi sosai kuma muna, ina fahimtar sa. Ina son wa'azuzzukansa, ina son bayanan sa. Akwai su malamai kala kala da muke. Jin wa'azinsu, muke jin bayanan su suna bayani sosai sannan suna wa'azantarwa. Ina son su, ina son dukanin bayanan su. Akwai Maƙari, Malam Maƙari da yake yin wa'azi. To ina jin daɗin su suma ina fahimtar su don haka ina son wannan Malamin. Suna da yawa malamai da suke yin wa'azuzzuka, suke bayane wanda yake gamsar da mutane. To dukansu ina son bayanan su. Ina fahimta, ina ji kuma ina bibiya saboda akwai abubuwan da suke ƙullewa mutum kai na harkokin addini da na wannan. Idan na tsaya na saurari irin wa'azin da suka yi haka wani short short ne, to yana taimakawa sai, umm, fahimta. Don haka ina son bayanan su. Akwai Malam Umar Sani Fagge shi ma yana yin bayanai sosai. Akwai Malam Usman.

Ina koyan yare. Yaren kawai da nake koya ba wani bane sai Turanci. Ina koyan yaren Turanci tunda shi ba yare na bane. Nakan koyeshi ta hanyoyi kamar duba littattafai da kuma sauraron wa'inda suke yinsa. Misali a fim haka idan suna faɗar abubuwa ina koya ta hanyar fim ɗin, ta hanyar mutane, hira da mutane suke yi wa'inda suke da English a bakinsu. To idan suna yin hira ina koya ta wannan hanyar sannan kuma wasu misali a makaranta zasu ɗan jefo ma ɗan bayani da ya danganci suna English ne to ta haka ma ina koya sannan kuma akwai yaren na kamar Indiyanci da nake koyansa ta hanyar kallon fim ɗinsu. Akwai abubuwa da yawa da na koya da na koya a, a finafinansu. Suna da yawa ɗan nakan fahimci fim ta hanyar abubuwan da suke cewa don ta wajen fim ɗin wajen kallonsu da muke yi yasa nake fahimtar yarensu. Ina koyan yarensu tanan akwai kuma yarena wannan pidgin. Shima pidgin ina koyansa ta hanyar jin wa'inda suke yinsa. Nakan gane abubuwa da yawa a ciki ina gane wa. Wa in nan su ne yarurrukan da nake koyan su sai kuma Larabci wanda kaɗan-kaɗan abubuwa kaɗan-kaɗan daga cikinsa shima ina koya, ina fahimtar abubuwan da suke wannan ta hanyar shi kuma makarantu. Misali makarantar Islamiyya da muka yi, makarantun, makarantun, makaranta haka ta um secondary school akwai masu yin Larabci to idan suna yin magana ina koyan wasu abubuwan a ciki da kaɗan-kaɗan ba da yawa ba ina ɗan fahimta. Eh a cikin Larabci kamar su ta'al, sila, su gasuna de, jalasa um haka dai. Su ma a yaren dukkan kamar wannan um yaren kamar Indiyawa wanda abubuwan da muke nake ɗan fahimta kamar su nahi da um kamar su nahi da ruk da kamar su bayya haka, su chooti, su abubuwa dai wa'inda ba wa'inda ba su cika tsauri sosai ba ina gane su to sai kuma haka bayani na abu idan sun yi shima ina fahimta tanan ma ina ɗan koyar wasu abubuwan. To sai kuma English da muke koya su kuma shine wani lokacin idan muna magana haka zan iya ɗan watsa wani abubuwan a ciki na English haka wa'inda ba su da yawa abubuwa de na koyi su word word haka zan kuma iya haɗa sentence kamar in ce um I will go there, I will stand, they go to the market, they go to school to kamar dai haka abubuwan ina koyar yarurruka gaskiya kamar guda huɗu haka. Ko guda huɗu haka ina koyarsu kuma ina fahimtar sannan kuma ina ɗan abubuwan da ba su yi tsauri ba a wasu ina yi amma kamar a English zan iya ɗan yin bayanai na abubuwa da yawa ma a ciki. To Alhamdulillah de a yarurruka dai na ɗan koyi wasu wa'inda ba su da yawa. Ba laifi ina koyan yare.

Eh tana yi, tana daidaita haske da kanta. Misali idan na fita haske misali hasken rana da ita, to da na je hasken rana da kanta take karuwa. Wayata haka take da kanta za ta ƙaru. Idan kuma na dawo cikin kamar inuwa to da kanta za ta koma ta rage haske. Wayata tana daidaita kanta haske. Tana daidaita haske da kanta, tana ƙaruwa tana kuma raguwa. A lokacin da na shiga haske haske sosai kamar na rana to za ta ƙara kanta. Sai dai haske yadda zan dinga gani ba tare da na kasa gani ba. Da zarar na dawo inuwa da kanta, da zarar na dawo inuwa to da kanta sai ta dawo tayi duhu. Daidai yadda zan gani bazan taɓa tana ƙaruwa gaskiya sosai take ƙaruwa. Ta yi haske ta kuma yi duhu saboda ta taimaka mun wajen ganin haske wajen ganin ta sosai idan na shiga duhu haske. Sannan ta taimaka mun wajen ganin rage mata haske idan na shiga duhu. Da ma duhun yana damun idona idan ya kasance ina cikin duhu haske yawa na waya to yana affecting na ido. To sai ta ragu da kanta take raguwa ba tare da na taɓa ba. Kwall wayata tana fa haske tana kuma raguwa da kanta. A wasu lokacin misali in a cikin duhu nake to ba za ta ba za ta kawo komai ba sai dai ni da kaina in ƙara mata haske ko kuma in rage. Saboda idan ta kai a lokacin da ta kai kashi biyar na chaji ta wayar to tana rage hasken ta ma sai ya zama ɗan nusi sai na a ganin ta sosai. Idan tana kashi biyar sai na sa hannu na ragu na ƙaro ta. To amma dai in dai ya kasance a cikin rana nake na fita hasken rana dai wani haske yawa ina fitowa da wayata za ta ƙaru sai dai haske sosai da kanta. Ƙwarai tana ƙaruwa amma kuwa a wasu lokacin da ba ta ƙaruwa sai dai ni da kaina na ƙara ta. Kullum kuma da kaina zan rage ta. In dai ba a cikin hasken nan take ba. A cikin haske ne kawai take ƙaruwa idan na dawo inuwa kuma amma in dai ya kasance ba a cikin haske nake ba to ba za ta ƙaru ba. Sai dai idan ta kai kashi biyar cajin ta ya ƙare ya zama kashi biyar to sai ta ragu, ta ragu sosai ta zama disu disu. Sai in sa hannu da kaina sai in ƙara. Sai ku ƙara ta. To itti a duhu nake ba ta ƙaruwa da kan ba za ta ƙaruwa. Sai dai idan a haske take shine za ta ƙaru ta ƙure pasant ɗin hasken. Sai ta ƙure pasant na hawa hasken gaba ɗaya. Amma indai ya kasance a, a rana ne na fita hasken rana eh shine sai ta ƙure pasant na haske. Idan kuma ya kasance a duhu na dawo cikin duhu cikin taka inuwa to da kanta sai ta zuƙe sai ta mun daidai yadda zan yi amfani da ita. Tana ƙaruwa haske da kanta wayata. Za ta ƙaru haske kuma za ta ragu a lokacin da na dawo cikin inuwa. Ina cikin rana za ta, za ta ƙaru haske. Idan kuma na dawo inuwa to da kanta za ta rage hasken ya koma duhu ta.

A'a ni na fi son zama. Zama ai ba za a haɗa shi da tsayuwa ba. Idan mutum ya gaji yi tafiya, misali na yi tafiya na je wani wuri mai nisa haka a ƙafa, na dawo, zan zauna a ji daɗi in huta. Sannan ko ba ma tafiya ne mai nisa ba, gaskiya ni ina son zama. Zan iya zama na yi awa biyu a zaune. Idan na gaji da zama in koma in kwanta amma ba zan iya tashi tsaye in yi awa biyu ba. Ni ko minti talatin a tsaye ba zan iya ba. Saboda tsayuwa tana wahalar da ni. Wahalar da ni ma take ai ita tsayuwa. Ace na tsaya ina ta tsaye gaskiya wahalar da ni take yi. Amma idan zama ne, ina yin zama aƙalla in yi awa biyu a zaune ba tare da na gaji ba. A'a ba tsayuwa ba na iya minti talatin a tsaye. Ai tsayuwa yana wahalar da mutane. Ni idan na tsaya ba na yi minti talatin ma zan iya kwanciya bani da lafiya. Saboda haka ni ba na son tsayuwa. Zama na fi so. Amma in na zauna, ina zaune zan iya awa biyu, awa ɗaya da rabi to sai kuma in ɗan kwanta in kashingiɗa haka in huta sannan in daɗa tashi in zauna. Zan iya zama na yi two hours ba tare da na gaji ba wannan zaman ba. Amma tsayuwa ni ba na son tsayuwa. Tsayuwa tana wahalar da mutum kamar ka yi tafiya ne ai. Inde tsayuwa ba za ta wahalar da mutum ba to tafiya babu za ta wahala mu. To tafiya ma wahalar da ni take haka ma tsayuwa. Haka ma tsayuwa. Dan haka ba na son tsayuwa ni. Na fi son ne ya kasance ko yaushe ina zaune idan na gama abin da zan yi a zaune sai na koma na kwanta. Zama ya fi mun akan na tsaya. Tsayuwa tana da wahala amma zama baya wahalar da mutum kamar yadda tsayuwa take wahalar da mutum. Ni ba na son na tsaya ba. Na fi son ne ya kasance duka abin da zan yi a zaune nake. Misali idan ya wuce koyarwa a aji da zan tashi tsaye na yi musu bayani, na yi rubutu na musu bayani duka a tsaye, na yi tambayoyi ina tsaye. To idan na gama zan dawo na zauna yadda in tambaya ce yaron duk wanda zai yi tambaya ina ji. Ina daga zaune nan zan baki amsa ina zaune. Dan haka zama ni ya fi mun, na fi son zama akan tsayuwa. Idan ina zaune zan iya zama na yi rubuce-rubuce, ina rubutu na zan iya kaiwa awa biyu ina zaune ina rubutu. Ban gaji ba. Amma ba zan iya yi awa ɗaya a tsaye ina yin karatu ba. Ba zan iya yi ba. Ina yi da yawa na yi awa rabin awa, minti talatin ko kuma na yi minti talatin ko kuma na yi minti goma sha biyar. Amma ba zan iya yin awa ɗaya ba. Don haka ni na fi son na, na zauna akan, na fi son zama akan tsayuwa. Na fi son zama ni a.